Eh wani lokaci idan aikin ya yi yawa ya kasance har bayan lokacin aiki. Ban gama ba to na kanyi zauna nayi aikin. Bayan lokacin na aƙata shi daga aiki sai na samu.

Matashin wu-wuya, matashin kai ke nan, eh mana. Ina yin amfani da shi saboda idan ya kasance ma ba matashin nan to ba zan iya kwanciya ba. Nafi so idan na kwanta in ji ni a kan tudu daga wajen kai na wajen wuya na. Amma idan ya kasance ya yi ƙasa kai na to bana jin daɗi. Don haka ina amfani da shi ko yaushe, ko yaushe indai kwanciya zan yi ko da rana ko da safe ko da daddare. Indai zan kwanta to sai na nema abin na saka a wajen wuya na, wajen kai na. Sannan zan yi kwanta ko bacci zan yi ko ba bacci zan ba. Tun da akwai lokacin da kawai sai in kwanta in huta. To ko a wannan yanayin dole ne sai na sa matashin kai. Na kwanta. Na yin amfani da matashin kai sosai. Matashin wuya. Sosai nake yin amfani da shi. Yana taimaka min wajen idan na kwanta in ji ni matashi garau. Ba wata matsala ciwon jiki ko ciwon wuya ko ciwon baya. Amma duk lokacin da ya kasance ban sa matashin nan ba a wuya na to gaskiya ina tashi da ciwon wuya. Shine sai wuyan ya kasa juya wa sosai. Sannan kuma da ciwon haka, umm, kafada. Kafadu na duka sai sun ga ciwo da baya. Bayana ma sai ita ciwo har kai. Amma idan na sa matashin kai, matashin wuya ina samun sauƙi. Shi matashin wuya ana yin sa ne da katifa. Mutsitsirin katifa. Sai a idan ta yi fesus bayan an fitar da katifa. Kuma yana da fa'ida sosai saboda yawanci mutane ma in ba su yi amfani da shi ba ba za su iya yin bacci. Kamanni ɗin gaskiya. Indai ban yi amfani da shi ba to ba na iya yin bacci ne. Da shine nake kwanciya. Shine nake samu in yi bacci kuma in tashi lafiya qalau. Wuya na bai dage ba. Bayana baya ciwo. Kai na baya ciwo. Kafadu na ma haka. Amma indai ya kasance ban sa shi ba to ina tashi da ciwon baya, ciwon wuya da kafadu na duka sai sun dunga ciwo. To shi isani matashin kai dole ne sai na sa yi kwanta da shi. Nayyi amfani da shi dole ko yaushe. Ko da kawai kwanciya zan yi sai na yi amfani da matashin wuya. Ina amfa.

Eh ƙarai. Ina son zama kusa da taga, saboda na farko zama kusa da taga yana kawo iska. Iska da zaka dinga sha, kana shaƙa ba tare da ka zauna a ƙudindinaba. Sannan abu na biyu, zama kusa da taga yana taimaka mun wajen idan misali ina rubutu zan dinga ganin haske sosai, inda rubutun bazai dinga haɗe mun ba. Dan haka ni zama kusa da taga ma kamar ya zame mun jiki ma misali idan ina rubutu koyaushe a kusa da taga nake zaune. Saboda yana taimaka mun naga rubutuna sosai. In zan yi rubutu imma karantawa zan yi duka, idan zan yi makin duka to zan zauna kusa da taga saboda yana taimaka mun naga rubutun sosai. Dan haka ina zama kusa da taga sosai. Nan kusa da taga ma anan tebur ɗina yake, inda nake amfani da shi wajen yin rubuce-rubuce na. Muna amfani da shi wajen yin rubuce-rubucen makin lesson note, lesson plan da kuma wani lokacin kawai in zauna in sha iska. Ina hango waje, ina ganin motsin yaran da suke wucewa su je aji ko su fito, su dinga yawo a school compound to sai na zauna anan gurin. Yadda idon ta kama zan yi musu magana. Ina zama kusa da taga sosai kuwa saboda samu wadatacce is-- maiyawa, wanda zai dami idona lokacin da nake yin kallon waya. To sai na zauna nesa da taga. Amma a wajen aiki gaskiya ina amfani da zama kusa da taga saboda ina, ina buƙatar hasken da zan yi rubutu ba tare da ya cuɗe ba, ko kuma zan yi karatun wani abu shi ma ba tare da na kasa fahimta, na kasa gani ba. Sai in zauna kusa da taga. Kusa da taga yana taimaka mun sosai wajen yin rubutu lafiya lau ba wata matsala. Kawai ina zama kusa da taga. Sosai nake zama kusa da taga, musamman a.

A'a, bana son cin abincin titi. Musamman irin wanda za a ce sai an je titi an zauna a zubo a ci. A'a, ai muma mata ma mu ana mu tsarin a nan. Al'adan mu mata basa zama a bakin titi su ci abinci. Sai dai kamar irin abinci da ake siyowa kamar ƙosai haka, awara. Da yakan yi wahalayi a gida. Saboda tsadar mai ko kuma saboda bashi da yawa ya kasance a niƙa wajen niƙa ba a niƙo fito da shi da yawa ba. To sai na, na ƙi. Sai na, sai ya kasance banyi wannan ba. Ban sai in tura a siya mun. To shi- kamar ƙosai da awara da ƙosai da awara sai kifi wani lokacin da nama ma wani lokacin kamar tsire ko balangun haka. To shi ma zai a siyo mana shi a titi. Soyayye, sai mu zo gida mu ci amma idan ba haka ba kokai muke so sai dai mu dafa shi a gida kuma mu zauna a cikin gidan mu ci. Ba ma cin abinci a titi kwata kwata. Al'adan mu ma cin abinci a titi ga mata abu ne mara kyau. Duk macen kirki wacce ta san matuncin kanta, ba za ta je ta ci abinci a titi ba. Sai dai ta zo ta, ta dafa shi a cikin gida ko kuma a siyo mata dukkan abun da tayi sha'awa misali akwai lokacin da mutum zai yi sha'awa kamar su dambu haka ko ɗan wake ya gani a titi to sai dai a siyo. Idan aka siyo sai a kawo gida ta zo ta ci. Idan ba za ta yi ba a kira. Amma idan za ta dafa, dakanta za ta dafa ko ta sa a dafa mata ta ci a cikin gida. Amma cin abinci a titi ba tarbiyya ba ce. Tarbiyya ce mara kyau. Tarbiyya ce mara kyau cin abinci a titi. Ai koda mazan masu ma ba a cika kai su ringa cin abinci a titi ba. An fisande ko da rastuwaran ne idan ma mutum ba shi da damar da zai ci a gida, ko da rastuwarin su ne ko kuma wani waje haka da aka killace shi aka rufe shi don a zauna a ci. Ba a zauna a titi mota tana wucewa, mashin yana wucewa ana hura ma ƙurawa. Ba na cin abinci a titi kwata kwata.

To gaskiya ni na fi son zama akan tabarma akan kujera. A maimako in zauna a kujera, ni na fi buƙatar zama akan tabarma. Dalili kuwa shi ne, shi zama akan tabarma idan kana zaune ka gaji da zama za ka iya juyawa ka kwanta, ka kwanta ka huta, a ka tashi ka cigaba da zama. Koda wani abu kake yi. Amma idan akan kujera ne, ba yadda za ka yi ka kwanta. Sai dai nakan nakan ware wannan tsarin a gida da a wajen aiki ko wanne da tsarin sa. Idan a wajen aiki ne, na fi son zama akan kujera tun da ni ba na za, ba zan kwanta a wurin aiki ba. Sai in kwanta akan kujera. Na yi kwanciya ta anan, au na yi zamana har iya adadin lokacin tashi. Ina zaune, to a wajen aiki na fi son zama a kan kujera. Amma a cikin gida na fi son zama akan tabarma ko kafet. Idan na zauna, na ji na gaji sai in juya. In kwanta in huta, in huta sannan in tashi in cigaba da zama. Amma a kan tabarma, a akan kujera a gida ina zama amma ba irin sosai sosai ɗin nan ba saboda yana, yana wahala. Idan na zauna akan kujera sai in gaji tun da dai ga tabarba kuma inna kwanciya ba. To kwanciya na ke yi akan, akan tabarma na kan fi zama ko kafet. Ya fi mun daɗi in na gaji sai in kwanta. Amma a wajen aiki kan tabbas akan kujera na ke zama, in ta rubuce rubuce na ina kan kujera a zaune har lokacin da za a tashi ba na zama akan tabarma. Iyakaci na tabarma sai dai ina ko sallah ce na yi na koma kan kujera na cigaba da zama. Idan na cigaba da zama tin rubuce rubuce na sai na yi shi. Idan na gaji kuma sai in zauna kawai, in jingina da cikin bango gefen kujerar. Ina zaune ina hutawa. To idan na dawo gida kuma sai in sauka ƙasa. Sai in sauka ƙasa in koma kan tabarma. In kwanta in huta, in tashi in zauna. In kwanta in huta hakan dai zan ta yi idan ba na aikin gida. To sai in hau kan ta in yi aikina. Idan nayi aikace aikace na, na gama to sai kuma in dawo kan tabarmata in cigaba da zama. To akan tabarma zan zauna, ina kwantawa ina zama har lokacin bacci yayi in tashi. Ko tabarma ko kafet to duka dai abubuwan da suke na ƙasa dai haka. In zauna a ƙasa dai kam a gida na fi sonsa. Sai in huta sosai ba tare da na gaji ba. Amma kujera gajir da ni musamman a gida. Amma in a aiki ne bana gajiya da zama akan kujera. Ina zama na yi ayyukana akan kujerar ba tare da na, takura ba ba tare da na gaji ba. Tun da abun na ɗan lokaci ne to sai na zauna akai. Zan zauna akai har zuwa lokacin da zan gama aikin. To idan na dawo gida kuma sai in koma kan tabarma. Amma duka kujera.

Abubuwa da yawa, da yawa abubuwan da nake ci a wajen aiki. Wani lokacin da safe dama za mu sha ruwan ti, baƙi, wataran kuma mai madara. To wannan ruwan tin muna cinsa da gurasa wani lokacin gurasa banɗasho, wacce aka sa mata ƙuli-ƙuli da mai da ɗan magi. Bayan an ɗan turara ta to sai a barbaɗa ta ƙuli-ƙuli da mai da ɗan magi sai a sa albasa, ayayyanka da tumatiri. To wannan ita ce gurasa banɗasho. To muka, nakan sha ti da ita ko kuma in sha ti da meat pie. Meat pie sosai mai kyau to sai in sha ti da ita wani lokacin kuma in sha ti ɗin da burodi. Buredi sai a siyo mini awara sai in buɗe tsakiyarsa sai in jejjera awara sai- duka wa'inan muna cinsa a wajen aiki, abubuwa kashi-kashi muke ci. Ya danganta, wataramma doya muke ci da ƙwai a cikin mu wata katakan taho da shi ko dankali da ƙwai haka. Sai ta tawo mana da shi sai mu ci ko kuma daga gida a dafo shinkafa jolof rice, shinkafa jolof sai mu ci da haka farfesun kaza ko na nama da kuma, um, jolof ɗin taliya. Ita ma ana zuwa da ita sai mu zauna mu ci da ruwan ti mai madara ko baƙi, mai kayan ƙanshi haka to shi ma sai kuma ayo lemu. Shi ma sai mu zauna mu ci, muna cin abubuwa kala-kala a wajen aiki. Alhamdulillah. Saboda idan ba mu ci abinci ba, aikin ma bai zai tafi yanda ya kamata ba. Muna cin abinci sosai, in mu ka ci abinci sai kuma mu zo mu cigaba da yin aiki. Kuma lokacin da ake yin girki irin na yara da ake rarraba musu, to muna zama a kawo mana mu malamai sai mu zo mu samu tumatiri da albasa da salad da cucumber mu yayyanka, dama kuma mun da ko yaji mai kyau yaji magi mun soyo mai yaji albasa sai mu zo mu zuba sai mu ci sosai mu ci mu ƙoshi. Abincin yaran yakan kasance wake da shinkafa ne to mu kuma mun yi masa wannan haɗin to sai mu ci abin mu. Muna cin abubuwa kala-kala kala-kala da yawa a wajen aiki.

Ayyukan da suke da muhimmanci, ina tsara su ne ta hanyoyi kala kala. Misali idan ayyukan makarantar wajen aiki ne, ina tsara su ta hanyar misali, kamar a ce mun zo tsakiyar term ne muna lokacin yin CA na yara, to nakan samu period a cikin sati. Idan na zo a cikin sati sai in ce duka classes in wannan satin zan yi musu CA, to shine zan shiga na yi aiki, na yi CA yau a wannan class ɗin misali a JS1, JS2 gobe zan yi CA, jibi kuma zan yi CA a JS3, to haka nake na tsara ayyukan na wajen aiki. Misali sai idan ya kasance ayyuka ne masu muhimmanci, to kuma aikina kamar a gida; ayyukan gida masu muhimmanci su ma ina tsara su ne kamar aikin gida duka kowanne yana da nasa muhimmanci. Dan haka yanda nake tsara shi shine da safe idan na tashi zan yi shara ta da wanke wanke in ɗan gyaggyara gida in haɗa breakfast a ci, to sai kuma in fita in tafi aiki. To idan na dawo ina dawowa zan zo in yi shara kuma dama na shirya na tsara yaron da yake gida kafin ya fita ya kunna wuta ya ɗora mini girki ko da farar shinkafa ce. To idan na dawo abun da ba'a gama ba sai in ƙarasa, sai kuma in yi shara sosai in gyara ko'ina in yi sallah, to sai in zauna in huta. To sai wani aiki in ya taso kamar irin gyara guri haka in na gama su, idan mai wahala ne ba zan taɓa shi ba nakan bar irin waɗannan ayyukan zuwa weekend haka. A weekend ne zan idan ya yi yawa nakan bar shi in na ɗan yi wasu sai in ajiye ragowar, sai kuma weekend in na zo duk sai in fito da su. To ta haka nake tsara aikin yadda ba zan cika gajiya ba. Lokacin da ban fita aiki ba da weekend, sai in bar aikin sai na zo na yi su. Na yi da weekend ɗin nan na fita na yini tun safe ina aiki ɗauko wancan gyara ɗauko wancan gyara ga wanki. Shi ma ina ɗauka su a weekend ɗin Asabar ko Lahadi, sai in ɗauki rana ɗaya sai na yi shi. To haka nake tsara ayyukan a cikin ba tare da masu muhimmanci ba tare da na samu takura ba. Nakan bar su zuwa weekend a lokacin ne sai na yi, wasu kuma na yi su lokacin working hours amma zan taƙaita su ne kafin in fita nayi. Idan na dawo ma sai na ɗan yi wasu. To haka zan tayi har ranar Friday mun gama zuwa aiki, toh kuma sai in yi a weekend sai na yi aikin sosai. Sai kuma in ta kama nakan ɗan barta wata, wata kuma sai na haɗa ta kamar in haɗa futa biyu, uku sai in haɗa lokaci ɗaya sai na yi su saboda rashin lokaci. Saboda ranar aiki bani da lokaci idan na dawo gida ina ta aikace-aikace. Ranar weekend kuma aikin gida nake yi na gyare-gyare na, na huta. Haka nake tsara ayyukana masu muhimmanci.